Yadda nake tafiya wurare, kamar yadda na faɗa ina amfani da mashin dina, don kuma zan biya kilomita biyu haka zuwa uku nakan yi a ƙafa na.

A'a ba na amfani da wani mataimakin murya. Ina amfani da murya na direct ly, ba tare da taimakon wani abubuwa na mataimakin murya.

Ba na yin komai kuwa indai na ci na ƙoshi, amma in sha Allah zan yi aikin da ya kamata. Ko da ba shaƙomai ba wai, dan neman ƙara aiki. Ko indai na ci abinci na ƙoshi, zan yi aikin da ya kamata.

Muna da launin maƙogi, kamar yadda yake na tsarin kowane gini, ba tare da wani fenti ba. Muna basa tsarin gini da kuma filasta babu wani fenti a ciki.

Eh ina biyan kuɗi tawaya. Musamman kusan biyan kuɗaɗe na da waya nake yi, na fi biya ta waya. A tsarin siyan kaya da biyan kuɗi kafin na biya kuɗi takas na kan biya ta waya.

Nakan fara aikace-aikace na daga karfe goma na safe har zuwa yamma karfe shida. Na fara goma sai sallah yake tsaidani sanan kuma yamma tayi nakan tashi.

Eh nakan a tummata wani lokaci, wani lokacin kuma ba na iya tummata ba saboda yadda abubuwan suke tafiya.

Ina magance damuwa mafi yawancin lokaci da ƙoƙari in matar da abun da dai ya faru da ni in maida hankali akan. Ayyukan da nake na al'umma da kuma aikin nesa fiye.

Munayin taro a mako, sau guda, wanda dagashi sai kuma mujira sai wani mako, sai da in akwai abu mai muhimmanci da gass ake tattaunawa kafin mako.

Eh na kan sayi abubuwa da dama na amfanin yau da gobe na gida a kasuwa, so da dama in kaje za ka ga wasu abubuwan amma na fi siyen abubuwan da muke amfani da su yau da gobe.

Eh abokan na su kan iya ƙarfafa man sannan iyalin na su, ma su kan iya ƙarfafawa. Aduk lokacin da buƙatar ta taso nakan iya sa an yi.

Na ina shiga aka yi kan akan tsarin duk wanda ya ranga zuwa shi da fara yiwa. Saboda hakan shi ya ƙara ma mutunci hanyar kaso, mummunan kafa tare da dannewa wani haki bah.

Kullum ina zuwa kasuwa saboda wani rana ta rage cirewa, wacce ita kaɗai ce bana ganin da aka gabancewa, to akwai dalili me ƙarfi da yana na zuwa.

Yi taɓaɗi makan samu horo ana aiki lokaci lokaci. Sanyi sabon wane abu yazo ko sabon yanayin aiki akan baɗa horo domin yadda yace.

In shaɓl wannna nafurza sun shaɓanta da ƙarin sayayya kaya. Masarufi na da kullum amma su gama ta da masarunsu.

So sai da gaske nakan yi waƙa acikin zuciya musamman idan wani al'amari ya faranta mun rai. Ina zaune zaka ji ina yin ta azuciya. Wani lokacin ma takan iya fitowa a aji.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a, wacce rana da ake zuwa masallaci ga al'ummar musulmi, a gaisa kuma ake sada zumunta da zumunci.

Ina jida zafi sosai fiye da sanyi. Ina ji yayi yawa na kan je inyo wanka, na watsa ruwa jikina domin samun sauki.

Shara sharan gida, wannan aiki na wanda kullum mukan yi shi saboda tsaftar cikin gidan idan babu wannan gidan zazzau na cikin ƙaryarta.

Tabbas ina canzawa lokaci lokaci, amma wani lokacin haka ƙara ƙara ya ƙaga da shi kana buƙata sabo.

Babban asara ita ce rasa kwastoma. Kwastoma ya tafi saboda rashin gamsuwa da abun da ya kawo shi ko kuma aikin da ya kawo shi. Shine babban asara.

Tabbas ina kunna sanarwar afi musamman a irin wannan lokacin na tashi in sau hana azumi. Na sanaɗani lokacin da zan tashi. Haka yana taimakawa.

Ina cin salaci sosa yana ɗaya daga cikin. An ganyayyakin da nake so kuma nake sha'awar ci. Domin yana da ƙara lafiya sosai.

Masu yawon cika son wajaje masu hayaniya ba wasu lokutan ma don waje da hayaniya na kan bar waje, saboda hayaniya ta kan dame ni ta kan isa maciwon kai.

Asya ina sha ruwa sosai. Namu ina sha ruwa liyara, Allah ya gina guda sha biyar ruwa ashe.

Yanayi abtafata da daddabun da an tsiro da tsaftace, san nan kuma na kan yi. An wasan motsa jiki saboda inganta lafiya.

Tabbas ina da sa sanarwa musamman idan ina da na muhimmin aikin da ba na so na manta. Na kan sa wannan.

Ina musabaha da mutane sosai, ita na tuna sane sana kami amun sannu. Mai musabaha da sau saboda tana da kyau a addini.

Tafasuna ta sha da safe dole na kan miƙa jiki sosai saboda jikinka yana gajiyar da kuma buƙatar hakan.

Ina son abun cinda yanuwa musa yan arika bakwai zuwa takwas na dare. Saboda yana da kyau ka ci shida wuri ya dan bujiki kafin ka kai lokacin da zaka hau gado.

Ina duban kalanda amma ba kullum ba, musamman de idan ina zaune, abu ko wani lissafi ne ke son Sani.

Nashar ba mi sanyi amma ba sanyi al'ada saffa-saffa, wanda sanyi nashi be, bede ya fara.

Tabbas ina zama kan gwiya, wallah sai dai bana dadewa sosai domin in ka daɗe sosai za kaga gwiya, za ka ji ta nama ciwo.

Tabbas ina sa safa amma ba kullun a kullum ba. Nakan sa ta lokacin da zan sa takalmin sau ciki.

Yana yin da nake kosa sabo da naga sabon abun da ban saba amfani da su ba. Nakan yi ƙoƙarin bibiyar sa domin sa nin yadda yake da yadda yake aiki.

Ina amfani da salonit sosai saboda shine tsayin maganin da za ka amfani da shi don kare kankare ka cikin tsaro fiye da wani magani.

Tabbas ina son dauko hotunan kuma nakan dauko. Sama'in ne wancan kuma ruwan ne wancan naɗin saƙa mai maciyo na kansu yana.

Wani aikin ma yana tare da mutane da dama mukan zauna. Yi ayyukan mu yadda ya kamata cikin jita ne.

Muna da ita watan to da bayanai da kuma har a hotuna matawata na abun da suka fi ai kam.

Ina cin abinci da karfe ɗaya zuwa biyu a rana. Shine wanan lakacin da nake samu cin abinci.

Gaskiya ni nafi son tuwo, tuwo zan yi ci mashi kullum in dai da samun canji miya, wanda shinkafa ita kwance na da sauƙin yi sa.

Eh, shina neman izini kafin in la ranar ko lokacin da zan ji wa nan hoton. Dan na samu, mm, tafi.

A'a bana shan maganin saida, buƙatar hakan in banda lafiya kuma nasha dai-dai yadda likita zai rubuta mun sha.

Ina ba da ra'ayi na daɗi, da yadda nake gudanar da aiki kuma in yaudara tabbattsa me da nake yi kuma nake samun nasara. Ina ba da ra'ayi daidai da haka.

Mukan tara ta ne sosai idan ma se zubarwa sun zo akan basu su zubar akwai wani na musamman da aka samar don zuba.

Wutar lantarki baya wuce a wata bazai wuce dubu uku zuwa biyar, wanda ake bayar wa idan kuma meter gareka kakan siyo kati ka sa gwargwadon yadda ka yi amfani da ita gwargwadon abun da aka yi.

Ina gaisawa dasu idan sa'anni ne na kam basu, hannu mu gaisa mai masafaha, idan kuma suna haifi manya ne na kan durƙusa domin in gai da su.

Tabbas ina cin tafarnuwa, amma na fi ci ba direct ba haka. Na fi cin ta cikin abinci koyaye. Kuma tana na inganta abinci da ƙara daɗin.

A gaskiya ba na yin nasari, yayinda nake bacci, ina yin numfashi na diddige diddige yadda ya kamata ba a jin nasari.

Ina cin citta sosai da sosai. Ba na amfani da ita a kai abu ba da dama. A sha yi a cikin yaji cikin abinci da sauransu.

A'a ban cika rubuta ba, amma idan na wakilci na na ƙira wani wani kokorawan ina rubuta saboda gwiwar da safe.

A'a bana lilo a lokaci wa-wanka, babu kyaumu-mama, ace mutin ya na bandaki kuma ya suwuti.

Ina bukatar ɗaki a ce akwai kujeru na zama akwai ɗanyun kayan kallo da ƙwalliya da sauransu, akwai ƙwalliya rayuwa.

A, ban taɓa kula da kallon inuwa ba yayi mun godana da ice kuwa, in Allah mara in yau da gobe.

Ina magance matsalar nan aiki yayin da zan saurari ƙorafi, daga mi abin nawa, idan na ji na kan yi ƙoƙarin magance shi.

Ina da kula da gashi ma sosai da sosai domin tabbatar da babu datti a ciki sannan kuma babu kashe tsafta tataltare dashi.

Abin da ba kome mahimmanci a ci abinci a bauta shine ganin mutuncin juna, taimaka juna da kuma tabbatar da mutunta juna.

A ba ma gashi a gida, ba ma da wuri fiye a gida amma na kan yi amfani da wasu waɗannan abubuwa na fitar da zan aiki amma a gida babu.

Wannan ya ke ba ma kwarin guiwan aiki shine kayi aiki ya tafi yadda kake so ɗakuma. Wanda ya kawo aikin shima ya gamsu da yadda kayi mai aikin. Wannan yana ƙara ma mutum kwarin guiwa sosai.

To mu kan ƙidaya kayayyaki duk bayan mako wani lokacin duk bayan kuma wata don mu tabbatar da sanin me ke gudana.

Lokacin da ruwa yake zuwa bana iya komai nakan fake na zauna daki domin idan ya dake kaina bana so.

Maafun ni keesaan belba, yaaran anza ta kakaan nanaki. Dan sa edan masupta te ben nanakan sa. Amma ba kaatan ko ban sa.

Ina amfani da Safalin, Dudu, Osu wajen yin wanka sannan kuma ina kan yi amfani da B29. B29 za ka iya amfani da shi wajen wanki da wanka.

Eh tabbas ina son yin hula sosai sama idan zan je biki ko wani taro mai mahimmanci saboda ita hula tana cika kamala.

Duk ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki, domin kana da buƙatu da kuma buƙatar kuɗaɗe. Ranar kana saran kuɗiya su zo maka, domin kada ka je farin ciki.

Lokacin dana tashi da safe na farka, nakan tashi na je na yi alwala na tafi in zuwa masallaci domin in yi sallah. Shi ne abu na farko da na ke farayi.

Tabbas nakan sha ruwan 'ya'yan itace sosai kamar ruwan kwakwa, kuma kankana dama kusan ita ruwa ce. Nakan dama ta wani lokacin ta zama ruwa na sami darasan nan na sha.

Eh, wuka tin na na kama damara ina rage yin ta’ammali da duba na abu mai sanyi, hana na kan yi amfani da face mask kuma rage shiga hanci na da.

A muna dangantaka sosai ta aiki, a batun cin mutunci muna girmama juna sannan kuma muna basu girma su yadda ya kamata.

A'a ban iya iyo ba gaskiya, ban iya ruwa ba sosai. Haka ba na shiga inda ban iya ninkyace ruwa ba. Ba na shiga saboda ban iya iyo ba.

Muna da kyawun damuwa takarda maƙwabta mu kan yi al'amuran mu na rayuwa yadda ka san ƴan uwan juna ba tare da nuna bambanci ba.

Lokacin da nake hutawa a wajen aiki duk lokacin da lokacin zuwa ayi sallah yayi, wannan ita ce gaɓar da nake samu na ɗan huta.

Normally mukan aiki tare da ƙungiya, duk yayinda buƙatar hakan ta tasu. Doman kyautata aiki da kuma inganta a martaba ƙwangoyoyin da muke tare da su.

Takalman da na fi so shine na fi sanda takalmi me kama silifa wanda kawai za ka sa shi.

Ina samun dama a rayuwa na ina da son inje ƙasa mai tsarki ƙasar Saudi Arabia domin zuwa ziyara na ibadu.

Lokacin da na iso wurin aiki farko na kan ɗan yi goge-goge da share-share kafin mutum ya fara aiki.

Miyan da na fi so wajan cin abinci ina son miyar ganye. Miyar ganye ko turanci ko shinkafa koma wani irin abinci ina da son ta sosai.

Ina sasanta a rikici a yayin gudanar da aiki bayan na saurari ƙorafi, sannan kuma aka haƙurtad da a ƙwaso ma, da kuma bashi a haƙuri, da kuma yi mai abin da ya keso a yayin gudanar da aiki.

Abubuwan da nake gurara ma ko nake domin nishaɗi, ina catin da abokai na a manhajojin sada zumunci. Nan ina kan yi game a wayana, sannan ina kan je bakin wani lokaci shima da ina samun nishaɗi.

Ina inganta aiki ta tabbatar da yin abubuwan da ya kamata ga kwastoma da tabbatuwar a magance matsala.

Muna bikin ranar haihuwa damu da family a gida ba tare da yin wani gayyatarwa sosai ba, aɗan dafa abinci a ɗan sha Lemuka.

Na kan duba lokaci bayan ɗan lokaci---. A yanayin aiwatar da aiki ko akan iya kiras, ana kan duba lokaci bayan.

Jagoranta mutane ta yadda ya dace, ta da harka ta sha buɗe ana bayyana ta a buɗe daga abinda aka samu domin shi kaɗai ne hanyar da mutane zasu aminta da kai su kuma tabbata da kana gudanar da aikinka bisa gaskiya.

A'a, na fi son zama a birni. Ko yanene zama a birni ya fi a ƙauye muhimmanci, kana da hanyar samun na co cikin sauƙi da ababen more rayuwa.